Wasanni motsa jiki da nafi so sune wasan ƙwallon hannu na volleyball, eh sune wasan ƙwallon hannu na volleyball sai kuma wasannin cikin gida kamar ludo da whot sune wasanni da nafi so. Ina idan na buƙatan motsa jiki sosai sai in je wasan ƙwallon hannu wato na volleyball. Eh idan kuma dai nishaɗi kawai nake so, ina huta. To aka sari ina buga ludone da ko whot ko dai makamantansu haka.

Eh ina iya siyan kaya a yanar gizo amma ba kasafai ba. Gaskiya na fi sayan kaya a kasuwanni. Na fi ganin in je in shiga wurin sayar da kaya da kai na, in zaɓa abin da nake so in biya kuɗi a kan maimakon saya a yanar gizo. Duk da haka dai ina iya saya amma ba kullum ba. Kuma matsalar sayan kaya a yanar gizo ita ce, zaka iya ka siya abu sai ka ga abin da aka kawo maka ba shi ba. Don haka idan ba lalle in ba dole ne ya zama ba, ban cika sayan kaya a yanar gizo ba. Sai ya zama lalle na tabbatar cewa wannan abun na neme shi a duka kasuwanni da shaguna ban gani ba, sai in duba yanar gizo idan akwai yadda zan iya samu, sai in siya a kawo mun. Amma ba haka ba, ban cika son sayan abu daga yanar gizo ba gaskiya. Domin dalilina shine abun da ka saya sai ka ga idan aka kawo shi daga baya, sai ka ga ba ya daidai da tunaninka ba ko kuma bai daidai da abin da kake tsammani ba. Shiyasa bana sayan kaya a yanar gizo gaskiya. Gara ni in je shago ko kasuwa in ɗaga in duba, in gan shi gashi nan dai komi da komi na gani, na gama, na gamsu da shi sai in biya kuɗin in tafi. Maimakon in siya abu daga yanar gizo a kawo mun sai in zo in ga ban gamsu da abin ba kuma.

Ina neman izini, izini hutu musamman a wurin aiki ta rubuta, ina rubuta wasiƙa zuwa ga ma'aikata. Ina neman izinin su in je hutu musamman idan lokacin hutuna na shekara yana gab da karatowa, to sai in rubuta a cikin wasiƙa in tunatar da su cewa lokacin zuwa hutuna na gab da karatowa. Don haka ina su shirya lokacin yazo zan tafi hutu. To idan akwai dalili da zai sa ba zan je hutun ba, su ma za su rubuta mun a rubuce su bayyana min cewa to ba zai yiwu fa ka tafi hutu yanzu, sai bayan lokaci kaza saboda wannan dalili. Idan na fahimta, idan na gamsu da dalilin, to sai in hakura in jira lokaci na gaba. Amma kuma idan akwai dalili ma na musamman da zan iya, da zai bukaci in je hutu kamin lokacin da aka bani, kamin lokacin hutuna wurin aiki to, wato nan da fin kamin lokacin hutuna musamman kenan, to shi ma sai in rubuta musu ina neman izinin su saboda wasu dalilai, wataƙila dalilai na iyali ko na lafiya sai sa sai in ce musu to saboda wai wannan dalilai ina so in dauki hutu, in je hutu kamin ma lokacin hutuna na musamman ko kuma maye gurbin hutuna na musamman da wannan lokaci.

Kayan marmari da na fi so sun hada da, ah, lemon kwalba, sun hada da ruwan inabi da kuma irin su 'ya'yan itatuwa kamar lemo, mongoro, kamar abarba, kamar, eh, kankana, ayaba da sauransu. Sune kayan marmari da na fi so. Kuma ina ma son kayan lambu kamar irin su, eh, kabeji, kamar irin su lettuce. Su ma suna cikin kayan marmari da ina so bayan waɗancan da na zayyana daga baya. Eh.

Idan na fahimci ka, eh kana nufin ko ina amfani da gidan sauro wato mosquito net abin da turawa ke kira mosquito net ba? To shine gidan sauro. Eh, ai shi net ɗin ma turanci ne bara. Ta ya ne za ka ce min wai ko ina amfani da eh mosquito net, sauro sauro net? Ai wannan ba Hausa bane. Sunan mosquito net da Hausa shine gidan sauro. Eh to saboda haka amsar ita ce eh ina amfani da gidan sauro domin kare kaina daga cizon sauro, a ƙarshe kuma kare kaina daga ma zazzabin cizon sauro. Eh don haka ina a tafadinka ina amfani da sauro net. Eh a faɗinka zan yi ce maka eh ina amfani da sauro net. Ina amfani da sauro net.

A, buri na a wurin aiki shine in ga cewa na kafa tarihi mai dorewa. Na yi shahara a wurin aiki, in ga cewa na cimma manufa da buri na aiki, in ga cewa duk inda na yi aiki na yi babban nasara. Ma'aikata da kamfani ta yi babban nasara. Don haka zan iya ce maka buri na wurin aiki shine in yi nasara, in kafa tarihi mai dorewa kuma in cika, eh, manufar aiki, in cika, in bar gurbi mai dorewa da na baya su yi koyi da ni, in bar tarihi mai kyau a wurin aiki. Ba na son in zamanto na bar aiki da, da, da, da, da lamba mara kyau. Eh, ina son in bar aiki da lamba mai kyau, in bar gurubi mai kyau na baya su koya.

Dangantaka ta da shugaban aiki lafiya lau, ba matsala. Dangantakar mutunci, dangantakar, eh, biyayya da ladabi da dangantakar so da ƙauna, dangantakar na shugabanci da mutunci, dangantaka ce me, wanda an gina ta akan turba masu ɗorewa. Babu ha'inci, babu wulakanci, babu cin mutunci, babu kuma cin zarafi. Eh, babu kuma cin zarafi. Don haka muna kyakkyawar dangantaka. Muna da kyakkyawar dangantaka da shugaban aikinmu. Kuma shi mai fariya ne da ni, yana, yana matukar fariya da ni, yana matukar farin ciki da abin da nake yi.

A gaskiya, tukunna ban iya tuƙa mota ba. Ina dai tunanin zan koya nan ba da jimawa ba, saboda ina da burin sayan motar. Dan haka kam zan siya. To, dalili ne in na so in koya inda zan yi tuƙi. Amma dai a yanzu haka a gaskiya ban iya tuƙawa ba, kuma ko ka bani ma ba zan iya ba. Don haka ban iya tuƙa mota ba. A takaice, abin da zan gaya maka ban iya tuƙa mota ba.

Eh gaskiya bana wani kallon waya ba. Ba, bazan iya ce maka ga yawan sa'o'i da ina kallon, eh wayana ba. Ina kallon wayana ne kawai lokacin da bana aiki ko kuma idan buƙatar haka ta taso. Misali ko nazo na ɗauka domin in ansa kira ko kuma wani abu haka. Amma don haka kawai in tashi ce zan kalli wayana? To bai ma taso ba. Eh gaskiya bai ma taso ba. Ina dai kallon wayana kawai idan buƙatar haka ya taso. Bazan yace maka na kimanta ga yawan sa'o'i da ina kallon wayana ba.

Eh kwarai dagaske ina bada shawara a aiki, ina bada shawara idan na ga abin da ya shanshanta na bada shawara akai to sai in bada shawara. Idan kuma ko a yi amfani da shawarar ko kada a yi dai, idan dai na ga abin da ya shanshanta a yi ina bada shawara a yi. Yawanci lokacin ma sai a yi amfani da shawara ana amfani da ita kuma yakan ƙarfafa mungwiwa idan aka yi amfani da shawarar da na bayar kuma ta yi amfani.

Kwarai da gaske ina shan ruwan 'ya'yan itatuwa kamar su lemu, mangwaro, abarba, aah guava, gwanda, da ma sauran wasu 'ya'yan itatuwan da wataƙila ba ka ma san da su ba. Kwarai da gaske ni ina mai matuƙan son shan ruwan 'ya'yan itace domin na bada gaskiya ya fi bada lafiya fiye da sauran wanda an sarrafa domin a wajen sarrafa su an sassaƙa abubuwa da yawa. Ɗan abubuwan da aka sassaƙa kuma wasu suna da illa ga lafiya. Don haka na fi son shan ruwan 'ya'yan itatuwa fiye da su lemun kwalba da aka sarrafa. Eeeh.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki shine ganin cewa ina ba da gudumawa na kuma ana nuna gamsuwa da shi kuma ana nuna godiya ga gudumawar da ina bayarwa. Kuma ina ganin cewa an ɗauke ni a matsayin mutum mai muhimmanci a wurin aiki. Ana ganin ƙoƙari da ƙwazo da nake yi kuma ana, ana nuna godiya to yana ba ni ƙwarin gwiwa sosai. Kuma idan wani abun ma da yake ba ni ƙwarin gwiwa shi ma akwai adalci da nuna, ba nuna fifiko a wurin aiki. Dan haka irin wayannan abubuwa su suke ba ni ƙwarin gwiwa, su suke ba ni, eh, ƙwarin gwiwa da farin ciki a wurin aiki. Kuma ya ke sa ni in kara hazaka da ƙwazo domin a irin wannan abubuwan akwai su suna ba ni farin ƙwarin gwiwa sosai.

Eh ina amfani da ruwan rijiya amma don wanki da wanka kaɗai. Bana amfani da shi wajen girki ma, belenta ma sha. Idan haka muna da rijiya eh kuma muna amfani da ruwan domin wanki da wanka da yin bayi, da duk wani aiki da ya za ɓukaci ruwa, ban da dafa abinci da kuma sha. Su dai bana amfani da ruwan rijiya domin yin su ba saboda eh ruwan ban tabbatar da ingancin ruwan rijiyan ba. Ban tabbatar da ingancin shi ba. Tana iya bada eh tana ɗauke da ƙwayoyin cututtuka da za su iya kawo rashin lafiya. Don haka in zo ta maganan sha ko abinci, ina tabbatar da cewa wannan ruwan daban aka yi amfani da shi ba na rijiya ba.

Kwarai da gaske, ina iya amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta wajen ayyuka daban-daban. Ina amfani da kwamfuta wajen cire kasafin kuɗi. Ina amfani da kwamfuta wajen rubuta wasiƙa. Ina amfani da kwamfuta wajen kamar buga katin gayyata. Ina amfani da kwamfuta wajen aika saƙonni, ah, ta intanet, ta email misali, ina amfani da kwamfuta domin aikace-aikace daban-daban na cikin gida da na wurin aiki. Ina dai amfani da kwamfuta sosai, sosai da kwarai da gaske. Yawancin ayyukana da kwamfuta nake yin su.

Gaskiya bana wani tafiya da nisa, da kafa sosai, don ina yawan gajiya, idan nayi tafiyan kamar nisan kilomita biyar, to sai inji na gaji. Dan haka, zan iya ce maka yawan nisan tafiya. Da kafa da nake yi, baya zarta kilomita biyar ba. Eh baya zarta kilomita biyar, in nayi kokari watakila zuwa shida, bakwai, amma yawanci ina tabbatar da cewa, ban yi tafiya da kafa da ya zarta kilomita biyar ba e saboda, ina da saurin gajiya, bani da kuzari na takawa da kafa. Dan haka ina tabbatar da cewa, idan tafiya ta zatta kilomita biyar, to zan nemi habun ha, abun hawa sai in hau in je. Amma bana son in taka da ƙafa ya wuce kilomita biyar, in ya yi yawa shida.

A'a, bana tafiya da sauri. Ina tafiya da hankali, a sannu a hankali, dai dai tafiyar mutane. Bana wani sauri sauri kamar zan je wani hidima. A'a, ina tafiya a hankali a sannu a hankali har in kai inda zani. Bana wani damu yin sauri sauri. Ina dai takawa hankali ɗaya bayan ɗaya, sau da ƙafa. Bana damu yin wani sauri sauri ba.